Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar da take ci. Yanda kasuwannin mu suna kasuwa ne izuwa kaso biyu. Akwai kasuwanni masu ci kullum kullum wanda za ka samu su ne kasuwa manya manyan kasuwanni duk suke cikin birni. Akwai kasuwa kuma masu ci rana rana suna da keɓantattun ranaku wanda anan ne jama'a suke tattaruwa na gari garuruwa daban daban suyi haɗa hadan su. To idan irin wannan kasuwannin ne na mako mako to zai kasance zuwa na ranar kasuwa zai dace da wannan ranar ta mako. Idan kuma kasuwannin birni ne, to duk lokacin da nake da ƙarancin aiki aaah to ina zaɓa irin wannan ranakun domin na je ne kasuwa ne siyayyar abubuwan da suka kamata.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Irin wannan tambayar tana tangarɗa a daidaitacciyar Hausa. Me ya ina matsala take? A wajen da aka ce kana fi son, kamata yai ace ka fi son tufafin auduga ko siliki. Dangane da amsar wannan tambayar, gaskiya na fi son tufafin auduga. E, na fi son tufafin auduga kuma ya fi farin jini ma zuwa ga mutane gaba ɗaya.

Wane launi jakar ku ta, jakar ku ta kuɗi? Ni ai bani da jaka ta kuɗi sai dai aljihun zuba kuɗi. Ba na amfani da ƙananun jaka, jakankuna na hannu wanda ake sawa a aljihu, ko mutum yake ajiyar kuɗaɗe a ciki. A'a, shi aljihun dai shi ne me, shi ne ma ajiyar kuɗina.

Yaushe kake zuwa kasuwa? A baya an min irin wannan tambaya kuma na ba da amsa data dace. Lokacin da nake zuwa kasuwa shine lokacin da nake da ƙarin cillo da, da ayyuka a wajen aikina. Eh didda na rarraba kasuwanni zuwa kaso biyu. Akwai kasuwannin ƙauye wanda suke ci sati sati, mako mako kenan sannan kuma akwai kasuwanni na maraya wato birni da kuma kusan nan kullum kasuwa ce.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Ina shan ruwan 'ya'yan itace, duk da samun su yana min wahala. Amma buri na da farin ciki na akan abunda nake so shine inda zan ringa samunsu kullum--kullum to da zanji daɗi kuma zan ringa ƙoƙari wajen sarrafa su. Da shan ruwan 'ya'yan itacen.

Kana cin tafarnuwa? Eh gaskiya, la'akari da maganin da take yi, ina cin tafarnuwa amma ta siga wadda take ta dabara. Bana cin ta, haka nan kawai ita kaɗai. Ina haɗa ta da wani abu domin, uh, warin ta ya ragu. Tasirin warin ta ya ragu domin kada na je na cutar da mutane.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh gaskiya hakan yanzu zai mun wahala. Amma in har ta zamto ya kuke, babu wanda zai ɗinka mun tufafin to zan iya kundinbala in ɗinkawa kaina tufafi kuma batare da zan samu wata matsala ba.

Kana rera waƙa lokacin wanka? To magana ta gaskiya ni musulmi ne don haka rera waƙa ina banɗaki lokacin wanka ko kuma lokacin da ba na wankan ba ma zai mun wahala domin hakan ya saɓawa addini na musulunci.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangan takan mu da shugaban aiki dangan taka ce mai kyau da zaman lafiya da fuskantar juna.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Abun da nike lokacin da ruwa yake zuwa shine na samu bargo mai kyau in shiga domin lokacin bacci yana da daɗi. Sannan, eh bayan bacci yana da daɗi, sannan eh kallo, kallo shi ma lokacin da ake ruwa yana da daɗi.

Kana kuka lokacin yankan albasa? A'a, bana yin kuka lokacin yankan albasa. Eh, asali ma mu albasarmu ta nan yankin kasantuwar mu musulmai. Itama musulma ce. Ba wanda take sawa kuka.

Kuna, kana kunna sanarwar app? A'a, gaskiya bana kunna sanarwa duk wata sanarwa ta app dina domin, a, bana son takura. Bana son abunda zai takura mun. Amma akwai apps ɗin da nike barin sanarwar sakamakon muhimmancin da abunda sa iya zuwa da shi. A, na misali, a, apps na wanda yake kawo mun saƙo, saƙon, saƙon, saƙunan kartakwana. Toh, nan ina barin saƙonni domin lokacin za'iya turo ma saƙon kuɗi.

Ta kai dubu da ɗari huɗu. Sau nawa kake yanka farce? Eh, ina yanke farce bayan ince ma kwana goma ala aƙalla, bayan na jira ya fito kenan. Bana barin sa, yai zanƙalele sannan kuma in na zo yankewan bana ƙurace shi.

Yaushe kake farkawa kullum? Inna kwanta bacci ina farkawa kullum dai dai lokacin da aka ce ya kamata a ce mutum ya tashi ya yi sallar asuba a cikin jam'i. Bima'ana ina farkawa kullum kafin fitowar alfijir.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, yanayin aiki ina za ka iya samo na ina wani abun sannan kuma ina wani abun. Domin ita network na yanar gizon ba shi da tabbaci sosai kuma ba shi da ƙarfi wasu lokutan, ta yanda ba za ka iya tsayawa abu dai ba. Za ka kunna wancan wancan ma ka je ka kunna, wanda ya riga fara yi ka je ka fara yi sai ka dawo ɗaya.

Kana son abinci mai yaji? Ko kaɗan bana son abinci mai yaji domin abinci mai yaji yakan iya tayar min da ulcer da kuma ciwon ƙirji. Sannan abinci mai yaji kan iya tasarwa da mutum basir. To guje wa irin wannan matsaloli da wannan damuwoyi, shi ya sa ban son abinci mai yaji.

Yaya kake tafiya zuwa gurare? Ina tafiya zuwa gurare a ƙafa. Sannan akwai guraren da in ba za su tafi a ƙafa ba, ka hau mashin ɗin haya. Sannan guraren da su ma sun yi nisa, mutum ya je a mashin ɗin haya sai ya tafi a motar haya. Eh, ko da ko zaka wuni kana tafiya.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Eh, da safe in naje wajen aiki ina farawa ne da aiki har zuwa ƙarfe goma. To wannan ƙarfe goma ɗin zuwa ƙarfe goma da minti ashirin, wani lokaci ina dan duba saƙonnin da suka shigo ta SMS da kuma ko takar ko, ko kartakwana ko kuma saƙo na WhatsApp sai na duba a nan ma. Wanda zan yi reply nayi reply.

Kana tauna wa goro? Eh to, duk dadai wannan suna ɗaya daga cikin tambayoyin da ba ma amsawa. Amma dai bara mu gyara tambayar kuma sai mu amsa. Kana tauna goro ba kana tauna wa goro ba. Wannan gwarancin ne. Eh wannan gwarancin ne. To eh gaskiya ba na tauna goro. Sakamakon illar da yake da ita ta ɓangaren lafiya da kuma duk mutumin ɗaya saba cin goro, to zakaga ya saba ɗin kenan sai dai kawai ace Allah ya sauwake.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki a guraren da ya kamata a ajiye su. Yawanci zagakwai lokoki da aka samarwa domin ajiye takardun aiki.

Shan ruwa mai sanyi a'a, da kamar wuya, gurguwa da auren nesa. Ban fiya shan ruwa mai sanyi ba sakamakon illolin da yake kawo wa.

Kana kallon taurari da daddare? Gaskiya bana kallon taurari da daddare. Eh ni ba masanin falaki bane ba, ballantana na kalli taurari na karanta abinda keyi tattare dasu kuma ba duba nake ba.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, matashin kai dai ko? Gaskiya bana amfani da shi. Eh, ba ma amfani da shi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ta yan da nake bibiyar aikin domin na ga tabbacinsa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne duk lokacin da nake da uzurin zuwa kasuwa. Didda lokacin da kasuwa take ci, in kasuwa ce ta birni za ka kulle take ci, idan kuma kasuwa ce ta ƙauye yawanci sau ɗaya take ci a mako. To gaskiya ina zuwa kasuwa ne duk lokacin da nake da lokaci kuma nake da buƙatar abu.

Menene kake son canza a wurin aiki? A wurin aiki ni bana son canza komai saboda wajen aiki ba wajena bane ba, sanan wajen aiki wajen mutane ne. Dan haka in wani abu bai ma ba to zaka wasu abu iya musu, to kuma kar ka sake ka fifita ra'ayinka akan ra'ayin wasu.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyuka ta yanda za su zo mun da sauƙi dakuma, tsari wajen, aiwatar dasu, ko abinda yai kama da haka.

So nawa kake rubuta rahoto? To ni dai gaskiya ba ɗan jarida bane ba, da zan ɗinga rubuta rahoto akai-akai haka a rana. Ina hu rubuta dai rahoto kuma sai na zamto ina da matsala a ajina, shine nake rubuta rahoto.

Menene kake jin tsoro? Mamanta ya ce menene kake jin tsoro? Ni ba abunda nike jin tsoro sai Allah subhanahu wata'ala shi kawai nike jin tsoro.